Ina tsarkake gidanmu, a duk lokacin da na ga yana buƙatar tsarkakewa. Babu takamai man so na wani ke tsarkakewa, a duk lokacin da na ga yana buƙatar tsarkakewa, ina tsarkake shi.

Ina zuwa kasuwa tin da sassafe domin siyayyar abubuwan da nake so don in samu abubuwa masu inganci da kyau kuma.

Ƙwarai kuwa ina son kallon wata da daddare domin wani lokacin na kan tsaya na riƙa kallon irin halittar farin wata domin hakan yana ƙayatar da ni kuma ina son hakan matuƙa.

A lokacin da babu wutar lantarki na kan yi amfani da wayata na hau social media domin na karanta news da abubuwan da ke wakana a ranar ko kuma in je in aiwatar da wasu ayyukan da nake so in aiwatar.

Ina inganta aikina tare da ƙaƙƙoranci da yin shi a bisa nagartacce ba tare da yin ha'inci ba domin yin shi da gaskiya da amana.

Eh ina cin citta a abinci domin tana ƙara ma abincin ɗanɗano da daɗi.

Ina son ɗaki ya kasance mai kyau da ƙamshi da kuma rashin hayaniya, domin hakan yana ƙayatar da ni matuƙa.

Abu mafi mahimmanci a cikin abotankana abu abokantaka shine taimakon juna, tausayawa juna, a duk lokacin da matsala ta taso ma wani, ai ƙoƙarin magance mishi matsalar.